Kana yin waƙa a cikin zuciya? Eh, ina yin waƙa a cikin zuciya. A lokacin da na ji wani sauti sai in ringa ayyana wa a cikin zuciyata. Gashi ina yin waƙa ina jin daɗi don na samu nishaɗin rayuwana mai inganci.

Kana iya jefa dutse nesa? Eh, ina iya jefa dutse nesa. A lokacin da muka je kamo tsuntsu ko gafiya idan ta gudu, nakan iya ɗaukan dutse na wurga shi ya nisa sosai don bige abin da nake so na kama.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Ina wanke kayayyaki a kowane lokaci, saboda ba na son datti ko ƙazanta. A duk lokacin da na ga abu yana buƙatar wanki, ina wanke shi.

Sau nawa kake kallon madubi? Ina kallon madubi sau ɗaya. A duk lokacin da na tashi da safe idan nayi wanka na sa kaya, ina zuwa in kalla madubi in tafi wajen aiki. To bana ƙara kallon madubi sai gwa shi gari idan na ƙara yin wanka da safe zan je wajen aiki nake ƙara kallon madubi. Ina kallon madubi sau ɗaya a rana don in ga shigan da nayi ya min yadda nake so ko bai min yadda nake so ba.

Kana sauraron rediyo? Eh, ina sauraron rediyo a lokacin da nake jin ana hirarrakin na ban dariya ko na sanar da wata matsala a ƙasa ko kuma sauraron kaɗe-kaɗe masu nishaɗantar da mu ko kuma jin wani abu na kai ƙara.

Kana iya yin iyo? Eh ina iya yin iyo. A lokacin da na shiga rafi don nai wanka, na kan iya iyo daga nan zuwa wani waje a cikin ruwa.

Sau nawa kake karɓar kira a aiki? Ina karɓar kira a aiki sau da dama, saboda yawancin ogannin mu sukan kira ni in je in duba wannan aikin shi ya yi kyau, ko kuma in je in duba wancan aikin shi bai yi kyau ba in gyara, ko kuma a kira a waya a ce in je in duba wani aiki. Ina karɓa kira sau da dama a gurare daban daban saboda ganin yadda aka san ka iya aiki.

Wane launin tawada kake amfani da shi? Ina amfani da launin tawada baƙi don rubuta shi a kan allona don na rubuta shi da kyau yadda zan yi shi da kyau sosai da sosai.

Yaya kake neman izinin hutu? Ina neman izinin hutu ne a wajen aikina a lokacin da na ɗau lokaci mai tsaho ina aiki. Don samun na huta sai in tuntuba inda nake aiki ina so a ɗan bani lokaci in ɗan samu hutu da natsuwa.

Menene abin da ka fi sha wanda ka fi so? Na fi shan rake, na fi son rake saboda a duk lokacin da nake tafiya na fi so in riƙa ganin ina tafiya. Ina shan rake saboda yana ƙara min natsuwa da jin daɗi da walwala a cikin rayuwana. Saboda rake shine ma gaba ɗaya abin da ni na fi so a rayuwana.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Eh, ina shuka tsire-tsire a gida saboda ƙawata waje yayi kyau. Idan baƙi sun shigo suna ganin abun da zai rinƙa burge su a kowane lokaci.

Kana sanya tabarau? Eh, ina sanya tabarau a lokacin da zan hau mashin saboda iska, ko kuma idan nayi wanka nasa babban kaya zan saka don ya min kyau ko kuma insa shi don kada in kalla idon wani. Idona ya samu matsala nake amfani da tabarau mai inganci wanda yake sa mutum ya kara.

Kana kallon inuwar ka? Eh, ina kallon inuwata a lokacin da karfe huɗu da rabi yayi ko zuwa karfe uku. Idan ina tafiya ina kallon inuwata tana min bisa ga jikina.

Kana cin salat? Eh, ina cin salat a cikin abinci na. Idan aka kawo mun ana zuba mun shi, yana ƙawata abinci da gina jiki a cikin jikina. Shi yasa nake son cin salat.

Menene kayan ciye-ciye da ka fi so? Kayan ciye-ciye da na fi so shine kamar irin su awara, hanjin ligidi, kafi zabo, Mayones, kantin Ghana, kaci-kaci da kuma rabskom.

Yaya kake magance matsalolin aiki? Ina magance matsalolin aiki ne da ma'aikata na a yayin da naga wani yana tsokanon wani ko yana cewa wancan bai iya ba ko yana kawo matsalolin da dai zai iya haifar da tashin hankali a gurin aikina. Nakan iya zuwa na sulhunta kowa.

Kana fin son zama a kujera ko a tabarma? Na fi son zama a kujera saboda idan na gaji, na fi so in samu in zauna a kujera, in samu gaɓoɓina su samu, su samu wargatsuwa a cikin jikina saboda gujewar samun wata cuta.

Kana iya ɗinka tufafi? Eh, ina iya ɗinka tufafi. A lokacin da wani ya kawo min kaya in ɗinka mai ko kuma a'a ni ne na je na yi aiki na nemo kuɗi sai na je na ba da a ɗinka mun don in sa sutura in fito cikin tsafta ga mutane.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? Ina tuna lokacin da nake yaro ina wasan ƙasa tare da yara ƙanana irina da ƴan mata ƙanana, gamu nan lokacin ba mu da wayo ba, mu san duk abin da muke ba sai wasan ƙasa, wasan hawa doki, nemo kwalin biskit mu haɗa musa mai taya gare gare. Muyi ta wasa da wannan shine nake iya tunawa a lokacin da nake ƙarami.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Ina yin kaye-kaye ne don kwashe kayayyakin da ba sa son ruwa ya taɓa su. Idan har na bar kayayyakin da ruwa baya so ya taɓa su, zan yi si lalace, zan yi asara, kuma zan yi abubuwan da ni kaina zan rinƙa yin da na sani.